Kai gaskiya a wajen aikin mu ba ma sa uniform. Aikin mu ma kwata-kwata ma ba na uniform bane, ba na uniform bane. Ba ma sa uniform kwata-kwata a wajen aiki. Wurin aiki na ba na uniform bane. Aikin da na ke yi, ina saida kayayyaki ne, wani ɗan kasuwa ne to kaga wurin aikin kasuwanci kuma gaskiya da uniform kan ai babu, babu kenan ba ma sa uniform a wajen aiki kwata-kwata. Ban taɓa sawa ba, ba ma sawa.

Kai gaskiya, ba zan ce ina dubawa ba gaskiya. Ko da wani lokacin ina dubawa, ban cika, ban cika dubawa ba. Ban cika dubawa ba gaskiya. Amma guy baran ma ce ina dubawa ba kam amma dai gaskiya ba na dubawa kawai shine gaskiyar magana.